A, a halin gaskiya kafin in kwanta bacci a duk rana ina yin wasu ɗabi'u guda biyu. Amma ɗabi'a farko da na fi shine kullum kafin in kwanta nakan diba labaran duniya da labaran yau da kullum in ga abin da duniya take ciki. Gaskiya bana iya jin ranaku ɗaya ɗaya ne nake kwanciya banyi diba yanar gizo ba na bincika naga, ya halin da duniya take cike baki ɗaya bawai Najeriya kawai ba. Sannan abu na biyu wani bi idan ban diba labaran duniya ba a yanar gizo, nakan kunna kiɗi. Na, nake kunna sauti in saurara. Amma gaskiya waƙoƙin da na fi saurare su ne na gargajiya. Waƙoƙin Hausa na gargajiya a lokaci. To indai na yi wa'annan abubuwan dai daga cikin wa'annan abubuwan sai kwanta barci cikin aminci da kwanciyar hankali.

Eh muna da fanka ta sama a rufin ɗaki da yake gidan da nake koko gidan ce gidana muna da fankan sama a ɗaki biyu sai kuma a falo wurin zama. Eh, ko wanne akwai fankan sama a kowane wuri. Eh tana bamu kuma iska yanda ya dace.

To gaskiya hanya mafi sauƙi ta kariya ko kuma kare kai daga zazzaɓin cizon sauro ita ce sa ma tagogi da ƙofofi na gida net. Wannan yana hana shigowar sauro sannan in hakan bai samu ba, za a iya amfani da, ah, net wadda ake amfani da ita a gado gadon kwanciya haka. Sannan kuma idan mutum ya samu zazzaɓi na cizon sauro, har sauron ya samu ya abun ganshi to gaskiya muna zuwa asibiti sannan kuma mu kaje asibitin nan ana yin awo. Idan akayi awo sai a tabbatar da zazzaɓin cizon sauron ne sannan se a ba mutum magani. Eh akwai magunguna da ake ba da wa waɗanda suke warkar da cutai. Eh.

Idan za ni doguwar tafiya, ina tanaji ne tun sauran kwana ɗaya haka. Saboda kada in manta da wani abu. Kagin in yi tafiya sannan in shirya kayana a cikin jaka, in tabbatar da duk abin da nake buƙata. Zan yi tafiyar nan na saka shi ko kuma na tanaje shi. Sannan ranar da zan yi tafiyar, zan diba in ga shin babu abunda na manta. Sannan in diba gida in doguwar tafiya ce wadda za ni, ka diba gida kaga ko ina ba'inda ka bari, ba'inda za a samu wata matsala. Tosan nan sai mutum ya ɗau hanya.

Maganar gaskiya aiki da karatu dukkan wasu abubuwa ne da suke amfani da ƙwaƙwalwa kuma ƙwaƙwalwa in tayi daɗe tana aiki, tana buƙatar ta huta. To mafi yawanci gaskiya ni idan ina aiki, aiki yayi yawa nikan dan neme 'yan mintuna haka in sarara in ba ƙwaƙwalwata abin gan hutun da take ɗan bukata. Ko yane kaɗan bata hutu, to zaka ga kaɗan samu natsuwa, hankalinka ya kwanta kafin ka koma wurin aiki. Idan kuma karatu ne shi ma yana buƙatar hakan saboda ƙwaƙwalwa tana buƙatar hutawa a ko da yaushe. Saboda idan yanda nake aikina, aikina in yana da yawa zan raba shi ne, in raba shi gida, gida, gida. Inda in nayi wannan zan ajiye inyi wannan in ajiye. Zakaga tsakanin akwai 'yan tazara wadda ta ishi mutum ya huta.

To gaskiya, mudai anan a al'adar Hausa da kuma al'adar zamantakewa ta nan yankin da nake, maƙwabci kusan kamar ɗan uwa ne. To don haka duk inda maƙwabtarmu suke muna ɗaukan su kamar 'yan uwa. Sannan kuma muna kula da juna a duk lokacin da wani abun hakan ya taso. Idan maƙwabcin ka bayan nan kana kula da gidanshi da yaran shi da kuma abin da ya dace a matsayinka na maƙwabci.

To, ajiye kuɗi abu ne mai wanda yake buƙatar jajircewa, da kuma tsari da kuma tattali da tsarin yin haka. Saboda duk wanda bai da tsari ba zai iya ajiye kuɗi ba. Abunda muke yi, koko abinda nakeyi wurin ajiye kuɗi inada. Wani asusu da ban na banki wanda shi nake saka kuɗi a cikin shi. Sannan kuma na tabbata duk abin da ya shiga a ciki kawai ajiya ce ta gaba. Bawai kuɗin da nakeson inyi amfani dasu bane nayau da kullum. To, mafi yawanci mutane mu basu da wannan tattalin ko kuma in ce tsari na yadda za su ajiye kuɗi. Amma gaskiya nikam ina yin haka.

Mata a nan suna saka hotuna a waya musamman lokacin biki na aure ko kuma shagalin suna ko kuma bikin ƙaramar sallah ka babbar sallah ko kuma wata haɗuwa ta iyalai ko kuma wani ziyarar wuri na ban mamaki ko wani wurin shaƙatawa duk suna ɗaukar hotuna haka kuma zakaga mutane suna amfani da su, a suna sakawa a waya ko kuma a yanar gizo da sauran wasu wurare.

Duk da dai ban san ban da ilimi sosai na game da yadda ake tukane amma dai a al'adance na san ana yin tukane ne daga ƙasa mai laka laka, za ka ga ƙasa mai danƙo. E, wuri na farko kenan inda za a je sai an samu wannan ƙasan mai laka mai danƙo sannan a zo da ita ake sarrafawa a kwaɓa sannan za kaga. Akwai a gari in akwai masu sana'ar tukwane zaka ga akwai wuri daban wanda suke ware wadda in sun gama tukwane a nan zasu gas tukwane domin su ƙara kwari. E, a nan akwai wani ɗari kusa da mu nan kusa ana kiran shi 'yar gamji suna wannan aiki.

Abincin da na taɓa ci, in ce wanda na ji daɗin shi sosai. Ah, ah Lagos ne na taɓa ci, a garin Lagos da ke kudancin Najeriya. E, mun je wani taro ne, to a nan wajejen, kan hanya muka tsaya wani katafaren gidan cin abinci, muka ci abincin. E, na ga, shinkafa ce da. Alale da kuma wasu, abubuwan da ni ban ma dai san su ba sai a lokacin na ci, amma dai na ji daɗin su sosai. E, abin da ya sa gaskiya ba za a same shi ba anan inda muke. Gaskiya can wurin babban wuri ne, wuri ne wanda na masu kuɗi kuma sai dole sai a irin babban biranen nan za a iya samun su.

Toh su kalaman soyayya ga yara. Ƙananan yara abu ne wanda ke ƙara sa shaƙuwa. Kuma kaga yaro kace kana burgeni ina sonka ina son halayyar ka duk wa'annan abubuwa ne waɗanda suke ƙara nuna ma yaro, ah, kana matuƙar ƙaunarshi. Sannan kuma ga masoya ina sonki bani iya rayuwa dole sai da ke, ke ce hasken idona da sauran irin maganganu na soyayya. Wa'annan su kuma suna ƙara shakuwa da dan ƙon ƙauna a tsakankanin masoya.

Gaskiya ina gane cewa aiki ya isa haka ta amfani da awanni, yadda daga ƙarfe takwas zuwa sha biyu na rana ya kamata ace ko yane an ɗan tahi hutu, ɗan takaitaccen hutu in aiki ake. Wannan yanzu aiki ne na ƙarfi ko kuma aiki ne wanda za a yi na, da masu aikin da ake na ofis suna da wannan tsarin. To ya kamata in aka yi wasu awanni ya zamanto cewa akwai wannan tsarin na cewa aiki ya isa haka sannan kuma a je a huta ƙwaƙwalwa ta samu hutu.

Gaskiya ba ni da wani cikakken sani game da yanda ake rini, amma dai na san dai ga abin ganna ana yin rini a, da jima sannan kuma a marina ake yin shi. Eh saboda ina kusa da Kano inkazo akwai wurin marina wadda tana da dunbin tarihi a wurin sannan suna yin shi da kala, da tiri da kuma wasu, wasu sassaƙe sassaƙe na gargajiya wanda ake amfani da su wurin tura shewannin kayan. Sannan kuma mutane dayawa suna kaiwa ana tura musu sannan kuma sun kansu marinan suna yi sannan kuma suna saidawa a wurin.

Nafi amfani da manhaji Twitter da kuma ta LinkedIn. Saboda ita Twitter tana ba ni, tana sauƙaƙa mun al'amurana na sada zumunta yau da kullum. Saboda takaitaccen bayanin da zan tura dandanan sannan kuma duk abin da nake son in nema dandanan zan in de ta hanyar manhaje Twitter ce, OX. To tana ɗan yi mun sauƙi sosai. Shi kuma Link-LinkedIn ina amfani da shi wurin abun gan ayyuka da kuma sada zumunta da kuma alaƙa da masana da ƙwararru na fannika daban-daban.

Ina biki a nan yana ɗaukar kusan sati wani kuma wasu wuraren kuma bai ba zai ɗauki sati ba amma dai ƙaranci mafi ƙaranci yana ɗauka kwana huɗu zuwa biyar kowane biki saboda kuma za ka ga iyalai suna tafiya kusan baki ɗaya in dai ana biki na dangi ko kuma na wasu aminai suna tafiya kusan za ka ga daga gida za kaga kusan wani an tafi shagalin bikin. Za kaga amma mata sunfi maza yawan halartar waɗannan shagalgulan bikin. Wani biyu kawai maza sun fi tahiya wurin ɗaurin aure da sauransu.

To soɓo dai ana yin shi ta hanyar amfani da su wannan ganyen soɓon sai a jiƙa su ko kuma a dafa. Mafi yawancin yanzu dafawa ake idan aka dafa sannan sai a tace. To sannan sai a kawo wasu sinadarai irin sikari da abin sa kamshi flabo da sauran wasu abubuwa sai a sa. Sannan sai a sa shi a, a sa mai ƙanƙara ko kuma a sa shi a cikin firij yayi sanyi. To shi kuma kunun gero da tsamiya ko kuma lemun tsami saboda mutane yanzu sun fi son ma wasu sun fi son na lemun tsami saboda ya fi kamshi. Ana sarƙa geron sannan a daka shi ko kuma a kai a injin a niƙa geron. To idan aka niƙa sai a kawo garin za a kwaɓa da shi wannan ruwan tsamiya ko kuma ruwan lemun tsami sannan sai a sheƙa ruwan zafi sai a damu kunu. To mafi lokacin da aka fi amfani dasu a nan ƙasar Hausa ko a Najeriya sai in ce gaskiya lokacin azumi ne saboda sun fi sanya zuciya sannan kuma mutane sukan yi amfani da su. In kuma ba wannan lokacin ba kunu anfi amfani da shi da safe wasu kuma wuraren da yamma haka. Amma soɓo kuma ana amfani da shi lokacin rana idan aka sa masa ƙanƙara lokacin da ranar rana take da yawa yafi amfani da za ka ji shi da sanyi kuma yana sanyaya zuciya.

Manhajar da zan ba da shawara akirƙira ita ce ta kula da tsaron kai da kai tsakanin maƙwabta a unguwa. Saboda akwai muna ɗan fama da ɗan ƙarancin tsaro haka sannan za ka ga in akwai irin manhajar wadda wani yana ɗan cikin matsala ko kuma yana da wata barazana ta tsaro wadda za yi yi amfani da ita ya jawo hankalin mutane da ke unguwar ko kuma kai tsaye a sanar da jami'an tsaro. Waɗanda za su so su kawo ɗaukin gaggawa a cikin wannan lokacin. Amma ana buƙatar wannan manhajar wadda za ta ƙara ingantaccen tsaro da kula da juna.

Gaskiya ne ina son shayi amma nafi son shi a lokacin sanyi haka ko kuma cikin yanayin damina anan. Saboda lokacin zafi in kasa shi zai ƙara maka zafi. Ah, shayin da nake shiryawa ina amfani da ganyen shayi ne, sai lemon tsami, sai kuma citta da karenfani da na'a-na'a da kuma lemon grass. Saboda ni ban cika shan shayi da madara ba. Nafi son shi da karenfani da citta da lemon grass da na'a-na'a ya fiye min daɗi.

Lokacin da aka fara biyana kuɗin albashi na, na farko a kusan shekara ta dubu biyu da sha uku ne a Funtua ina aikin banki. Lokacin aka bani, gaskiya naji daɗi sosai. A lokacin na ga wannan kuɗi ne waɗanda ni na same su da kaina ba wai daga gidanmu ba, ba kuma wani ɗan uwana ba ko wani abin ga ya bani su. Na ji daɗi sosai. Kuma kuɗin. A lokacin bani da abin gannan ajiye, ajiye su nai ba wani abun su da ba. E, na saka su cikin asusun da nake ajiya.

Duk da ni ba ma'abocin kallon finafinan hausa bane amma akwai finafinan da na fi so kuma na da ɗinnan na fi sonsu. Akwai kamar irin su sangaya da allura da zare da dai sauransu. Saboda wa'annan fina-finan sun fi riƙe al'adar Hausawa ta musamman akan na yanzu waɗanda suke. Lokacin kaga kamar taurarin da suka fito cikin irin wa'annan fina-finan akwai irin su Ali Nuhu, irin su Ahmed S. Nuhu, irin su, ah, Nura Imam da su Sani Musa. Duk taurari ne waɗanda suna da a lokacin suna birgewa suna bansha'a wa.

Gaskiya akwai abubuwan sha da dama waɗanda nake so, amma wanda na fi so in koda yaushe inda zan same shi in sha, na fi son haɗa soɓo mai sanyi wanda za a haɗa shi, a sama mishi shi citta da kananfari, a sa plebo mai ƙamshi da sikari sannan a sa yayi sanyi. Yana matuƙar bani sha'awa ina sonshi sosai.

To damuwa kusan zaka ga abun ne wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam. Eh, akwai lokacin da zaka ga na akwai lokacin da na yi wata damuwa wani abu da ya zo na nema ban samu ba gaskiya nayi kusan kwana biyu zuciyata ta guntata na damu sosai. Amma kuma da na tuna cewa da. Da na tuna cewa komi zai iya nan gaba zan iya ƙoƙari in samu abun sai kuma zuciyata bayan kwana biyu sai na ta sauƙaƙa sai na samu sauƙi sannan kuma na ƙara jarrabawa cikin ikon Allah kuma sai abun ya tabbata.

Ina yin abubuwa da dama don kiyaye lafiya, musamman na farko, cin abinci mai kyau shine jigon gina jiki da kuma ƙara lafiyar jiki, jikin ma baki ɗaya. Sannan kuma sai tsaftace muhalli, tsaftace muhalli da tsaftace jiki duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata nake yi wurin ƙara inganta lafiya. Tsafta ce muhalli ya kamata da share cikin hida da waje da kuma muhallin baki ɗaya ta yadda bazamu bari sauro kwata ta taru ba sauro yazo ya dami jama'a ko kuma wata cuta ta cholera da sauran ko typhoid da sauransu. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mu dai nan gaskiya suna ɗaya daga cikin abubuwa na musamman waɗanda ya kamata mutum ya kula da su. Tsaftace muhalli, tsaftace jiki, tsaftace muhalli cikin gida da waje sai kuma tsaftar jiki sai kuma cin abinci mai kyau.

Gaskiya ni a yanzu inda nake adana hotuna na da kuma wasu abubuwan tunawa na yau da kullum da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci, na fi adana su yanzu akan, akan web drive ko kuma in ce ta akan yanar gizo. Saboda sun fi zama tabbas ina amfani da Google Drive gaskiya da shi nafi amfani. So ina dai amfani da wasu sauran abubuwan ajiye abubuwan aje kayan a yanar gizo amma na fi amfani da Google Drive saboda shi ko da ka rasa wayarka ko kuma ka samu wata matsala, zai dai ka iya samun wannan abubuwan suna nan. Sannan kuma sananan cikin aminci ba tare da wani ya shiga ya yi kutse ba ko kuma an ɓata maka kaya.

Na gwada wani abinci a lokacin ina Lagos. Na gwada wani abincin yarabawa, wani akpu, wani abu da ake yi da rogo ne danko. Maganar gaskiya, ni dai gaskiya da na ci shi banji daɗi ba. Kwata kwata bani daɗi ba, ban kuma marmari in ƙara cin shi. Saboda gaskiya abin dai cimar dai ba ɗaya ba, al'adar ba ɗaya ba. Kuma da na ci abincin ni gaskiya dai banji daɗi ba. So dai, amma dai wasu da dama sun ci lafiya lau.

Gaskiya sautunan da nike ji a gida bani dai sauraron sauti a kewaye saboda yaci karo da al'ada da kuma addini. Amma dai gaskiya sautin da nafi saurare da safe shine karatu kuma karatun na Alqur'ani yafi, yafi bani, yafi bani kuzari da abin da nike buƙata ni a lokacin. Eh.

Kaga kamar misali ina da ƙwarewa a kan bincike kan yanar gizo kuma ina wasu ayyuka haka wanda suka shahi binciken akan yanar gizo to abun duk mai sauƙi ne. Ina raba aikin kamar idan wani aikin ya samu haka ina raba shi kamar gida uku zuwa, zuwa huɗu. Ko wane kashi daga nan zuwa nan zanyi kaza daga kuma wannan lokacin zuwa lokaci kaza zanyi kaza. To in dai na tsara aikin haka zan kasashi gida huɗu. Ko wane wuri da tsayawa. In na tsaya kuma wannan tsayawa za ta ɗan bani lokacin da zan tsaya inɗan huta sannan in ci gaba. To na san idan na tsaya nayi wannan lissafin, na san lokacin da zan fara shi sannan na san lokacin da zan gama shi. Eh abun duka duk tsari ne.

Da na yi sauraron rediyo, gidajen rediyo na duniya masu shiri a harshen Hausa sosai, kamar irinsu BBC Hausa da Deutsche Welle ta ƙasa Jamus da kuma Murya Amurka. E, amma yanzu gaskiya na ɗan rage saurari. A lokacin dai ina sauraron kamar dai Deutsche Welle na gidan rediyon. Jamus akwai, za ka ga akwai shirin wasan kwaikwayon da suke yi na ilmantarwa wanda shayankewa lafiya. Ina yawan sauraron shi da shirin yau da kullum da sauransu saboda su suna ba da kusan awa ɗaya ne suke yi ko kuma awa ɗaya da wani abu suna, suna watsa shirye-shiryensu. To za ka ga suna da shirye-shirye masu ƙaitauwa da ilmantarwa kuma a cikin harshen Hausa.

Akwai wani ƙanina wanda yake karatu a ƙasar, ƙasar Daular Larabawa. Duk kusan akai-akai. Ban iya cewa ko sati ko wani abun. Duk dai lokacin da ya mulla yana da lokaci, to yakan kira ni muyi wannan kiran na bidiyo. Eh, ban iya cewa ko lokaci lokaci ne ko wata wata. Amma dai gaskiya ba a irin sati biyu ba muyi wannan kiran na bidiyo ba tsakanina da shi.

Abincin da nake dafawa wanda na fi iya wa shine abin, shine taliyar indomie. Idan na tashi zan, in na kunna wuta a gas, zan ɗauko tukunya in sa, sai in sa ruwa daidai wadda zan dafa. Na san daidai in ɗaya ce zan dafa babba na sani, in ɗaya ce zan dafa karama ce na sani. Inma biyu ne na san yadda zan sa ruwa. Idan na sa wannan ruwa ya tafasa, zan saka taliyar. Idan na saka taliyar zan rufe idan ta tafasu. Bayan minti ɗaya zan yanka kayan lambu da kuma ɗanɗano wadda take fitowa da shi sai in zuba a tare. Yawwa sai in motsa sai in ɓata. Idan ta kusa da dafuwa ina ɗan san in saka mai kaɗan. Duk da na san tana fitowa da na ta man to ina so in ɗan ƙara mai kaɗan. Amma sai ya fi sosai ya kusan dafuwa. To sai in bata minti uku, in bata minti biyu, minti biyu zuwa uku shikenan ta abungannan sai in sauke.

Gaskiya abincin da ke sawa inji daɗi sai wanda nike so, wanda in anyi shi ina farin ciki da shi sosai. Damar nan wajajen ina son shinkafa dafaduka, soyayyar shinkafa wadda akeyi dafaduka ko kuma a haƙa ta ayi da coleslaw ina so sosai. Saboda in naci ina jin daɗi yana bani nishaɗi.

To, lokacin da mutum ya kai shekara ashirin ya kamata ya yi karatun tanatsu saboda ba yaro ba ne mutumin da ya kai shekara ashirin. In anan ne wanda ya kai shekara ashirin muna in ya yi makaranta muna tsammanin ya gama jami'a, yaje jami'a yayi shekara huɗu. To a lokacin ne ake sa ran zai fara aiki, ya fara neman nashi na kanshi wanda zai gina, zai zama mutum. E, to lokacin ne kuma ake ba shi shawara ga abubuwan da zayayi kamar aiki da kuma tattali da kuma yanda zai zo ya gina kanshi da iyali nan gaba.

To gaskiya akwai darussa da dama da na abunga game da harkar kuɗi. Yanzu akwai darasin da na koya wanda mutane suka koya min game da kuɗi. Ah a lokacin da ina Funtua ina aikin banki, abokaina da kuma wasu waɗanda muke tare da su sun sha rancen kuɗi daga wurina. To duk wanda na ba kuɗi da sunan rance, in duk ni ba kuɗin ruwa nake buƙata ba ko wani abun gannan. Kawai dai inna ba mutum ya maido min yanda na bashi, to ba su maidowa. Na yi asarar kuɗaɗe da dama a lokacin. To a lokacin sai na gane halayyar mutane, na ce wa da, na ce wa idan zaka basu bashi tofa ba za su, mafi yawanci ba su biya. Ƴan kaɗan ne keda, wannan tunanin da kuma zuciyar biya so daga nan na koyi darasin cewa duk wanda ya zo in bashi kuɗi zan ba kowa nake ba ba sai wanda na san in ya amsa zai maido.

Eh tafiya da motar haya ya sha bamban da tafiya da motar gida. Idan kana tafiya a motar haya za ka ga ba kamar kana tafiya a motar gida ba. Za ka rasa dukkan wani yanci da kake da shi in kana tafiya da mota taka takan ka kokuma ta gida. Sannan mu'anan akwai matsatsi, akwai takura sannan kuma. Akwai wauta ma haka a cikin duka a motar haya.

Gaskiya a nan tafiyar dare tafiya ce mai haɗari, saboda akwai rashin tsaro a tituna sannan kuma akwai rashin kyawun titi shi ya sa mutane nan da dama suke kaucewa yinta indai ba ta ka ma mutum dole ba, babu yadda za a yi mutum ya yi tafiyar dare haka, saboda akwai wuraren da gaskiya ba za su yi ba saboda hali na rashin tsaro. Sannan in, ta ka ma mutum dole, to dole sai dai mutum yai ta ka tsatsin yabi da addu'a.

To, in ta kama dole mutum ya faɗi bai son wani abu. Aaa munan a al'adance yanda za a yi ko da ba ka san abu ko mutum ne misali in mutum ne bayan da za'a yi ka ce ba ka san shi, kai tsaye ko wani abu. Saidai kawai ka nuna cew irin beyi maka ba kokuma ba ka san abu kaza shine dai hanya mafi sauƙi mutum ya faɗi abun da yaƙi ko kuma abun da baya so. Ka fito kai tsaye ka ce ba ka san wani abu ko ba ka san shi, aa al'adarmu bai dace ba.

Al'adu na hausawa da zamantakewa da al'adun gargajiya su ke ɓacewa, suna ɓacewa. Ɓacewan ma da suke yi da wuri-wuri, da sauri. Abin da kuma ke sa suna ɓacewa ko kuma suna dushewa shine chaƙuɗayya da zamani da kuma ci gaban da akai samu na. Hanyar, a, tattalin arziki da kuma ci gaba na kimiya da fasaha yana sa al'adu da. Al'adun gargajiya wasu suna shuɗewa.

Gaskiya nan wajajen inda muke samun ruwa kusan ko dai ta hanyar rijiya ko kuma ta hanyar burtsatsi. Eh ana amfani da injin in harbo ruwa daga ƙasa zuwa sama sai ya halɓo shi ya sa shi a tanki. A tankuna nan ake ajiye shi, to kuma a tanki daga nan sai ya zo a famfuna cikin gida. Shi ne hanya mafi sauƙi da muke samun ruwa ko dai ta hanyar burtsatse ko kuma ta hanyar rijiyoyi. To sai ayi amfani da injina na halɓo ruwa daga sama, daga ƙasa zuwa sama sai a adana shi a tanki sannan sai a sako shi sai ya taho cikin gida a famfuna ayi amfani da shi ko'ina.

Taron unguwa ko na masu gidaje yana faruwa wani bi bayan watanni ne. Mudai a nan wajajen wani bi bayan wata biyu ko uku sai a taru ana taruwa a makaranta irin ta gwamnati haka sai a tattauna abun da ke matsalolin da ke damun mutane a unguwa da kuma yanki sannan sai a san yadda za a yi a samun mafita. E, sannan in ma wani abu ne ake da ƙadarin zartarwa ko ana so a tara kuɗi ko ta wata abin gannan to ta haka dai ake yi ana tattara bayanan. Kamar misali nan muna da kwamiti na kula da, da tsaro a nan cikin unguwa suna ana amfani, ana ansan kuɗi duk wata-wata. To haka ake akwai haka ake gudanar da wa na aika.

Ƙwarai kuwa kallon wata da dare abine mai ban sha'awa kuma da ban mamaki musamman ma idan watan yana jinjiri, sabon futawa kenan, ko kuma ya ɗan fara girma, ko kuma in yakai ma tsakiya in ya kai tsakiya yana sha biyar ko kuma sha shida wata za ka ga ya haskaka, shima nan duk za ka ga abu ne mai ban sha'awa da ban mamaki wurin kalla.

To daga wata zuwa wata yanayin yankin mu yana sauyawa kusan yanayi uku a shekara. Kamar damuna tana ɗaukar kusan wata biyar ana damuna a shekara. Sannan sanyi yana ɗaukar watanni biyu ko uku. Sauran watannin kuma duk zafi ne. Eh, a yankin da nake kusan haka duk shekara muke fama. Amma yanzu saboda dumamar yanayi da duniya take fama da shi, watannin da kuma abubuwan suna ɗan canzawa ba kamar yadda aka saba da ba.

Mutanen da suke da mahimmanci a, gare mu ko kuma wuri na zaka ga mutane ne waɗanda suke baka shawara, waɗanda suke ɗora ka kan hanyar ci gaba, kan hanyar da ta dace. Kamar in ka ɗauki misali kamar mahaifa, za ka ga suna ƙoƙari su sa mutum hanyar da ya dace. Haka ma malaman makaranta za ka ga duk inda suke suma suna da wannan ƙoƙarin su saka ɗalibai da sauran mutane hanyar da ta dace.

Na taɓa sayan mota mai tsada, to kuma yadda na yi na tara kuɗinta shine ta hanyar asusun ajiya na wanda nake tarawa duk wata-wata. Na yi kusan shekara biyu ina yin tarin kuɗin kafin in tara kuɗin da zai isa in sayi motar da nake buƙata. Ya ɗauki lokaci, amma dai na samu abin da nake buƙata. Na sami mota mai kyau mai tsada, amma ya ɗauke ni kusan watanni ashirin da huɗu kenan daidai kusan shekara biyu. Chip-chip ɗin.

Ƙosai dai ana yin shi mafi yawanci a nan da safe ko kuma da yamma amma an fi yin na safe. Ana yin ƙosan ne, mata ke toya shi za ka ga suna toya shi a bakin titi ko kuma wurin da mutane ke zama suna karyawa. Ana toya ƙosan ne da safe mutane suna kari da shi, suna yin kalacin safe da shi. Mafi yawanci da safe aka fi yawan amfani da ƙosan saboda mutane suna amfani da shi wurin karyawa.

Tsohon gini dana taɓa gani wata tsohuwar ganuwa ce a nan cikin garin Katsina, ƙofar Marusa. A yanda masana tarihi ke cewa ƙofar ta yi sama da shekara ɗari. Zaka ga kamar ƙofa ce haka irin ta ganuwa wadda aka yi ta da tubali kuma ta daɗe. A wurin, toh, har mutane suna zuwa kallonta. Ƙofar tana da daɗaɗɗen tarihi. Eh, tsohon gini neh wanda aka yi ta da kusan sama da shekara ɗari da ta wuce.

Gaskiya ni bana saka unifom a wurin aiki. Aiki na baya buƙatar saka unifom ko kuma wasu kaya waɗanda kanakalansu kasan ma'aikaci ne. Gaskiya aikina bai da unifom. Kuma bana ji a raina ina sha'awar aikin da yake buƙatar a saka uniforn.

To sasanta rikici a aiki abune wanda yake buƙatar ka san daga ina matsalar take kuma daga ina matsalar ta fara shin kuma me ya haddasa rigimar to duk sai ka tattara wa'annan bayanan wuri guda sannan ka iya warware matsalar rikicin. Shin ma rikicin ya shahi shin tsakanin ma'aikata ne ko kuma tsakanin ma'aikaci ne da aikin da yake, ko kuwa wata matsala ce ya samu? To duka dole sai an tattara wannan bayanan baki ɗaya a wuri guda sannan sai an san ta ina ne za a warware rikicin ko kuma matsalar.

Mafi yawanci masu aikin tasha ko kuma 'yan tasha ko kuma 'yan union waɗanda suke kirayen motoci da neman fasinja, su kuma su nan aikinsu yake, suna tsayawa a tasha ko kuma wani wuri inda mota take tsayawa. Suna kiran fasinja, suna nemo fasinja, suna tara ma masu motoci fasinja. To in kuma suke tara wannan fasinja, duk mai motan da ya zo suke ba shi fasinja to shi kuma zai ba su wani, wani kaso daga cikin wannan kuɗin da ya amsa na mota daga hannun fasinja. Su kuma haka sana'arsu take.

Gaskiya na'urorin da suka fi amfani yanzu suna da dama a yanayin rayuwar mutane. Akwai na'urori da dama. Idan ka yi la'akari a cikin gida, za ka ga akwai na'urori da dama waɗanda mutane suke amfani da su sosai. Misali, injin ɗin harban ruwa, firij da sauransu. Za ka ga abubuwa ne da suke da amfani, amma dai ba kamar waya nake gani. Saboda amfanin da waya take yi ma jama'a yanzu kam, ban tsammani akwai wata na'ura wadda ta fi waya yi amfani. Saboda mutane sun riga sun ma maida rayuwarsu kamar in ba wai ba za su iya rayuwarsu kamar ba za ta tafi yanda suke buƙata ba.

A'a, a lokacin Kirsimeti maƙwabta, maƙwabtan mu nan wa'anda suke bikin Kirsimeti za ka ga lalle shagali ne sosai. Tun baya ana sauran kwana ɗaya ko biyu za ka ga alamar lalle bikin Kirsimeti na tahowa. Za ka ga suna tanade tanadan abinci na kala kala da, uh, shagulgula sosai da kuma abin da ma za su yanka a wannan bikin na Kirsimeti. Za ka ga akwai abinci da suke kaiwa gidaje na maƙwabta da kuma wasu sauran kayan shaye-shaye da laƙume laƙume na bikin wannan Kirsimetin a lokacin.

A mafi yawanci yaran da suke wasa a waje za ka ga lokacin da suka fi yawan wasan, za ka gani lokaci ne na marece da marece. To za ka ga mafi yawanci sa'o'in da suke nasu na wannan wasannin ba su wuce sa'a biyu, ɗaya zuwa biyu. E sannan ka ga sun dawo gida saboda da marece kusan zai kama wurin ƙarfe huɗu ko biyar zuwa shida ne duk wasan da yaro zai yi saboda, saboda zuwa wannan lokaci zakaga dare yayi dare ya fara shigowa lokacin magariba, magariba ta yi dare ya fara shigowa to dole amma za ka ga duk sa'o'in wasan ba su wuce wannan lokacin. Kuma lokacin ne babu makaranta, ba makarantun boko sannan babu makarantun islamiyya.

Ina sayan abubuwa da dama daga kasuwa. Saboda in ake maganar kasuwa ba za ka ce me ake sai wa ba. Saboda abubuwa dayawa zasu iya kaika kasuwa kuma sai lokacin buƙatar hakan ta zo, inda kasuwa ta bahaushe yana cewa kasuwa akai miki dole ba abin da ba za ka samu ba a kasuwa, indai na buƙata yau da kullum ne kaya. Ina sawo kaya ina sawo abinci ina sawo kayan masarufi ina sawo takalma ina sawo hula ina sawo duk wani abin da buƙata ta taso haka ina zuwa kasuwa ina sawo shi dan amfani na ko amfanin wani nawa.

A'a, gaskiya bana cije farce, bana wannan ɗabi'ar amma ina ganin mutane da dama suna yin wannan ɗabi'ar ta cije farce. Ban san abin da suke nufi da haka ba ko kuma abin da suke ji. Wasu kuma za ka kamar kawai dai abin ya riga ya zame musu jiki, ya bi musu jiki. In ba su yi haka ba ba su iya, ba su jin daɗi ko kuma ba su iya wani abu, saboda haka sun saba amma dai gaskiya ni dai bana cije farce.

A'a, duk an samu rana ɗaya kyauta wanda gabaki ɗaya babu wani aiki babu komai kawai. A mutane in sati ya a bungannan mafi yawanci mutane suna zuwa gida su huta ne, in ranakun da ba aiki ne. In kuma mutum yana da wani uzrin amma irin kayi aiki duk ranakun ka kayi aiki kawai a baka rana ɗaya ko kuma a samu rana ɗaya kawai ace ba aiki kawai. Wannan ranar ka ce to mutane suna zuwa gida su huta, su natsu, su samu natsuwa, suyi nishaɗi cikin iyalai da sauran su.

Kasuwar dare, kasuwace wanda ake ci daga bayan mangariba lokacin duhu ya fara, amma mafi yawanci zaka ga kasuwan daren nan fa anfi cinta a manyan biranai sai kuma kauyika ma suna da tasu, irin kasuwar daren suna ce mata yara. Za ka ga mata da ƙananan da yara an je an kai tallar abinci kala kala da sauran wasu abubuwa a wannan kasuwar. Za ka ga ana sayar da irinsu abinci kala kala tuwo ba dai abinda na zaka samu na ciye-ciye ba, saboda ita irin wannan kasuwar ma ta dare wadda ake kira yara wadda gaskiya sai a ƙauyuka ake samun ta. Za kaga kusan abinci ne da sauran wasu abubuwa na ci. Amma in ka je a manyan birane za ka ga kasuwar dare tana ci ne, tana ci ne kawai. Ba ana sai da abubuwa daban daban. Ba ma dole sai kayan abinci ba. Za kaga za ka samu kayan tufafi, kayan yau masarufi, kayan da za ka yi amfani da su a gida, kujeru da dai sauransu.

Zama a babban birni ko gari to kowanne yana da. Nashi amfanin amma sai ni dai a ganina sai inga kamar. Zama a gari yafi saboda in yanzu kace zaka zauna a babban birni. Shi in ba wani aiki ya kai ka ba ko kuma kana da wata sana'a akwai tsadar rayuwa sosai wadda za ta kai ga duk abubuwan da za ka saya suna da tsada sosai. In ba samun kaya yana ƙaruwa ba ko kuma ya kai na yadda za ka zauna a babban garin, babban birnin za ka sha wahala amma zama gari tsa dab batakai haka ba. Za ka iya zama lafiya lau. Zakaga ma abunda kake kashewa a gari kusan rabi. Wanda ke kashewa a babban birni.

To wanke tufafi a gida ana wanke su, wasu suna wanke duk sati, wasu suna yin duk bayan wasu 'yan kwanaki, wasu kuma sai wata suke badawa, eh suke yin wankin ko kuma wasu su bada ma ayimasu. Ana wanki ko da hannu, mafi yawancin mutanen mu a nan suna yi a hannu amma masu injinan wanki suna yi da injinan wanki. Sannan in an gama wankin ana aka matse kayan, ana fita da su wacce sai a shanya a igiya. Eh. Iska ko kuma rana su busar da su.

To, in dai damuna ta zo dama, lissafi yakan canzawa, saboda mu, anan yankin, ba ko ina da ke da, hanyoyi masu kyau in ba hanyoyin da suka ratsa zuwa babban birane ba. Amma duka hanyoyin da suka ratsa, ƙananan garuruwa da kuma ƙauyuka za ka ga babu hanya. Hanya ba ta da kyau, dole wani wurin za ka ga ma in damuna ta kama, mota ba ta shiga wurin, saboda hanya babu kyau. Dole ko da mota za ta shiga sai da hikimomi, sai an sha wahala kuma ba kowace irin mota za ta iya shiga ba, da sauransu. In kuma motar ta shiga za ka ga, mota za ta wahala, ƙawahuwan ta za su tabu da, sauransu. Saboda in dai damuna ta zo dama, tafiye-tafiye sa, suna canzawa. Zakaga ba kamar lokacin da ba, na damuna ba.

To, yawanci duk masu suya ko kuma in ce gasa nama duk kusan abu ɗaya ne. Yawanci za ka ga da maraice ake farawa. Za ka ga daga maraice zuwa ɗari, nan sana'ar su ta fi ƙarfi kuma nan. Kwastomomin su suke da yawa. Zaka ga daga bakin maraice irin ƙarfe huɗu agogon Najeriya da wani zaka ga sun hwara aikin gasawa to shine zai tafi har cikin dare. Kuma suya ƙala ƙalace, wata anayinta da mai, yawanci wasu ana gasawa, wasu da mai da ƙuli badai yadda abun baya kamawa.

Ƙwarai kuwa, ina cin citta sosai a abinci saboda in an sata tana ƙara ma abinci ƙamshi, sannan kuma tana ƙara lafiya a jikin, jikin mutum. Saboda na ma riga yanzu na saba, yawanci duk abincin da za'a dafa mani kuma duk abincin da zan ci, za ka ga akwai citta a ciki ko ya ne za ka ga akwai sinadarin, akwai citta a ciki. Citta yana da amfani sosai.

To, ciniki a kasuwa kusan za ka ga yawanci ma iyawa ne. Ah, idan ka je kasuwa yawanci masu sayar da abubuwan da kake buƙata ka saya ba wai ainihin kuɗin kayan suke faɗa maka ba. Suna faɗi maka kuɗin da za suna sa ma sunane. Zaka ji za a ce farashin da zasu fado da farko za ka ga fa ainihin farashin kayan ba ne. Kawai za ka ga sun sa suna ne. To a haka za ku tafo ai ta ciniki, ai ta ciniki har a kawo daidai kuɗin yadda kayan ya kamata a sayar dasu sai ayi cinikin na wajejen.

To, danwake dai abincin gargajiya ne na Hausawa kuma ana yin shi da abubuwa da dama. Ana yin shi da rogo, busasshen rogo da wake. Ana yin shi kuma da dawa, ana yin shi da alkama, ana yin shi da filawa to idan dai za'ai na busasshen rogo da wake, ana samo wake da rogo a sa, sai a kai su a injin a niƙa. Idan aka niƙa, za'a zo, sai a kwaɓa garin idan aka kwaɓa garin za a sa jiƙa kanwa, sai a kwaɓa garin. A jefa kanwa da kuka, a sa kuka a cikin garin a yamutsa, sannan a jiƙa kanwa sai a kwaɓa garin da shi. Sannan sai a je a samu tafasasshen ruwan zafi sai a riƙa jefa shi ɗaya bayan ɗaya haka a cikin ruwa. Yana jefa shi ɗaya, nan zai dahu kuma ya dunkule. In aka gama za a kwashe sai a wanke a sa shi cikin ruwa to daga nan an gama ɗanwake.

To ajiye takardan aiki za ka samu wuri mai kyau wanda yake da tsaro sosai batun ya ajiye. Dasu da takardun makaranta saboda takardu ne masu muhimmanci sosai. Ni dai ku san misali nawa ina ajiye su a zan samu wata falda in sa su ciki sai inje in samu wurin da yafi ko wani wuri tsaro a gidana sai in ajiye su saboda takardu ne masu muhimmanci bai kamata a ajiye su a ko ina ba ba tare da kula ba.

Gaskiya ba zan iya ƙayyade cewa ayyukan da nake yi a kowace rana ba suna ɗaukar lokacina. Saboda wani aikin ma baka san, wani abun ba ka san zai haɗu ba. Amma akwai ayyukana waɗanda na san ina yi na wajen aiki, to na san awannin da zan iya yi. Misali idan aikina ya, na in je ofis ne in dawo, na san lokacin da zan je, na san lokacin da zan dawo. Idan aikina na in je makaranta ne, na san lokacin da zan je lokacin da zan dawo. Amma ni gaskiya a irin aikina ba na aikin ofis, ba na aiki a abin ganna. Aiki ne wanda sai in ya zo mani zan yi shi a lokacin da ya zo.

Shi fa yawo da yamma ya fi daɗi saboda abin da ya sa nace ya fi daɗi a lokacin rana ta yi sanyi. Shi ya sa mutane suka fi yawan yawu da yamma. Kuma mafi yawanci mutane suna zuwa wurare da dama. Kamar ni in zan fita yawo da yamma, ina zuwa filin ƙwallone in kalli wasa, in kalli yara da kuma matasa suna wasa. Ina abin yana bani nishaɗi, yana bani nishaɗi haka sosai. Sannan kuma tare da abokaina wani bi muna zuwa wuraren da ake irin wannan wasannin da kuma wasu wuraren da ake wasu shagulgula haka. Lokacin ne yafi armashi.

Hanyar da mutum zai bi ya kare kanshi daga sauro daga da yamma, ya zamanto cewa za'a rufe tagogi da ƙofofi. Ya zamanto kuma in amma buɗe ƙofar ko taga ya zamanto akwai net, akwai raga sauro wadda za ta hana shi ya shigo. To yana ɗaya daga cikin wannan abu. Sannan sauron da in ya riga ya shigo wanda yake cikin gida, yana fara bin ƙafafuwa ya ciza. In san so ne kana iya sa safa ko kuma ka shafa abin gan na. Akwai abin da ake shafawa wanda ke hana cizon sauro. In zakayi amfani da shi kafin ka pesa magani. Sauro ya kashe maka wanda ya shigo cikin gidan.

To, gyaɗa dai kamar sauran kayan amfanin gona ana shukata da wuri sannan kuma tana yin kusan wata uku kafin a girbe ta. Kaga sai kusan ƙarshen damina kenan. E tana yin ƴaƴa ƙasa za a cingo ta a bingan ƴaƴan, ahaka ake girbin ta. Sannan gyada ana amfani da ita da abubuwa da dama. Nan a gargajiyance muna amfani da, amfanin da mutane suka fi yi, yi da ita wanda ba na masana'antu ba. A dai nan za kaga mutane suna soya ta a saida haka nan a ci, ko kuma za su dafa ta in tana ɗanya a ci ko kuma a zo ayi amfani da ita ayi ƙuli ƙuli. E a yi ƙuli ƙuli a fidda mai daga cikinta. Suna yin haka ne ta hanyar soya ta. Idan aka soya ta sannan a kai ta a markaɗa sannan a zo ayi ta tuƙa ta haka to zata, zata fiddo da mai. Ana sa mata ruwa zata fiddo da mai. Sauran kuma tunkuzan da ta rage sai a soyata ta man da ta fidda sai a shanya ƙuli ƙuli.

To, wurin aiki mu dai wuri ne wanda yake da abun ga jama'a sosai. Za kaga muna ta'ammali da jama'a sosai kuma muna jama'a muke wa aiki, to shi yasa ko da yaushe muna aiki muke da jama'a, muna jin ra'ayinsu, meye suke buƙata, meye suke nema da sauransu. Wuri ne wanda yake ko da yaushe kana ma-- ta'amali da jama'a. Kuma mutanen nan mutane ne kala kala. Za ka haɗu da wani, akwai masu sauƙi akwai kuma waɗanda ba su da sauƙi.

Ina yawan tafiya sosai. Ina motsa jiki amma kusan ta hanyar tafiya amma ba da rana ba. Saboda nan in ka ce za ka yi tafiya da rana sosai akwai zafin rana sosai. Rana tana da zafi. In ana yin ranai tana iya kai, tana iya kai kusan arba'in a makin auna zafi na Celsius to shiyasa zakaga sai dai da maraice haka ko da safe. To zakaga wani bi ni kaɗai nake tafiyar ko kuma duk wuraren da basu da nisa haka ni ke takawa in je in zan sayo wani abu ko na amfanin gida, duk ina tafiya ƙasa.

To, gada de wata hanya ce da ake yi, wadda ake ƙetar da motoci da mutum daga ruwa. Saboda kasan zaka ga ko korama ce ta gitta ko kuma wani rafi ko tafki ya yi gitta ta wurin to sai ai gada. Yanzu gadojin da ake yi ba kamar na da ba ne, na zamani ne. Wanda zaka ga suke ake kashe ma kuɗan kuɗaɗe ake yi, wadda za ka ga tirelan mota mai nauyin ton ɗari ma ko wani abun gannan za ta iya bi ta wuce. To shi ne abin gan gada.

Kasuwar gyaran waya kasuwa ce wadda ake gyara wayoyi na wa, anda suka lalace. Eh, zaka ga mafiyanci a kasuwar ana gyara wayan kuma ana sayar da wayoyin. Zaka ga mafiyawanci na hannu wa, anda ake kira a turanci da "second hand". Zakaga suna gyara wa suna saida wa kuma in wayan mutum ta lalace zai kai. Zaka ga kuma masu gyaran wayai za ka ga akwai ƙwararru ne a wurin aikin su kenan.

Na fi son ɗaki mai girma haka, mai faɗi da walwala. Bana son ɗaki wanda ya matse ya takura ko kuma wanda abubuwa da suka cika shi. Ina, ina son wuri wanda bai da matsatsi mai walwala, wanda zaka wala sosai iska ya shugo. Bana son ɗaki wanda ya rigaya matse ko kuma wanda bai da fili ko kaɗan.

Kalmar "ko" a hausa in ta zo a ƙarshen magana tana nufin kana jefa ma wanda kuke magana dashi daga ƙarshe tambaya kamar misali, "Za ka zo ko?" "Jiya na yi, na yi maka magana ban ji ka amsa ba." Ko to duk yawanci tana zuwa, kana jefa ma wanda ka ke magana da shi alamar tambaya.

Masu POS suna taka rawa sosai musamman a cikin unguwanni da kuma halin da muke ciki. Saboda idan kana neman kuɗi da wuri-wuri, wanda ba sai ka je banki ba suna iya ba ka wannan. Kuma suna taimakawa sosai. Duk dadɗe yanzu haka mutane sun rage amfani da kuɗi da takarda amma dai indai kana buƙatar su, nan da nan masu POS a unguwanni suna taimakawa da wannan sosai.

A inde ana maganar tudu ko kogi, a na fison kogin Niger. Kogin Niger shi ne yana can cikin jahar Niger a arewa maso tsakiyar Najeriya. Saboda kogin yana burge ni sosai kuma abin ban mamaki ne, a kuma yana da cibiyoyin harɓu wutar lantarki wadda ake amfani da ita a ƙasa. Baki da gaskiya, kogin Niger shi zan zaɓa ya na burge ni matuƙa sosai.

A'a ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki sosai, ah saboda mutum ne ya yi wata ɗaya ko kuma sati taka ko kuma dubbayan sati biyu yana aiki, kuma aikin da ka ke saboda a biya ka ne. Kuma da wannan wasu da wannan albashi suka dogara. Don haka duk ranar da aka ce albashi rana ce ta albashi, mutane suna cikin farin ciki. Ni ma ina cikin farin ciki sosai, sannan kuma ina jin daɗi game da albashin.

To maganin gargajiya magani ne da Hausawa suka fi suke amfani da shi. Ah magani ne wanda ake samowa ta hanyar itatuwa da tsake-tsake. Kuma. Wasu magungunan suna amfani a sannan wasu kuma sun tabbatar da cewa ma amfani da abin kamar maganin kamar yarda ce. Ah ni ina amfani da maganin gargajiya sosai, kuma yana mana amfani, kuma. Ina alfahari da amfani da shi, amma ba kowane maganin gargajiya nake yi amfani da shi ba saboda wasu ba su san magungunan ba wasu kuma ma hayi su kai ma abun. To in ba a lura ba mutum yana iya kai kan shi ya sha magani ko ya yi amfani da maganin da zai iya zama mai matsala kuma.

Ana haɗuwa da abokan ciniki a wurare daban-daban, musamman ma wuraren da aka yi yarjejeniya ko kuma wurin da kayan da za a yi ciniki suke. Amma mafi yawanci ana haɗuwa inda ake yarjejeniya ko kuma wurin da ake sayar da kaya. Annan ake haɗuwa da ababen ciniki. Abin da ya danganta da miye wane irin ciniki ne wace irin harkalla ce aka ƙulla.

Na fi jin daɗin hutawa a cikin gidan mu a ɗakin da muke kwana, saboda ɗakin da muke kwana wurin yana da sanyi. Sannan kuma tagogin da ke ɗakin suna bada iska sosai mai daɗi da sa annashuwa da kuma kwantar da hankali. Shiyasa aduk gidan in ina wurin nafi jin daɗi saboda sanyin wurin da kuma daɗin zama da yake da shi. Haka ma in mutum yana buƙatar ya huta, ko da ba da daddare bane wurin ya fi daɗin hutawa.

A'a gaskiya canjin kuɗin mota da da yanzu ba ɗaya bane. Yanzu kam kuɗin mota sun yi yawa da yawa, sun hare sun yi sama ba kamar da ba. Mutane suna, muna fama sosai. Mutane suna fama da tsadar kuɗin mota. Sannan shi yasa ma za ka ga mutane yanzu sun rage tafiye-tafiye saboda yanayin hau-hauwan farashina na kuɗin mota.

A mafi yawanci zaman majalisa da ake yi da marece mutane ne ke zama wajajen kuma ana ba da labarai daban daban. A ba zan iya cewa ga mutum ɗaya ba wanda yake ba da labari kullum ko da an zo shi kaɗai ake saurara. Kowa zai iya zuwa ya ba da labari. Wani bi za ka ga ma tattunawa ce, wani bi kuma muhawara ce, wani bi kuma za ka ga kamar shad shifɗi ce tsakanin mazauna ma ita wannan hirar ta marece an fi yin ta da marece ko kuma da daddare haka bayan magriba. Mutane amma ba a gaskiya inda na saba yi ko inda na saba zama babu wani takamaime a ce a duk rana ga wanda zai cigaba da ba da labari saboda zama ne ya waɗa kullum kuma ya shafi zamantakewa da al'adu da addini da sauran su.

Ranar hutu rana ce wadda mutane ke hutawa a gida. Mafi yawanci za ka ga mutane, ma'aikata da ma wa'anda basa aik. Ranar akace yau ta hutu ce za ka ga mutane suna dan zama a gida ko yane su huta. Kamar misali in ma'aikaci ne a da lokacin da nayi aiki, nayi aikin banki duk ranar hutu kamar ranar Asabar ko Lahadi, ah ina jin daɗi sosai kuma mafi yawanci a gida nake yin ta saboda ina, ina aiki sosai daga Litinin zuwa la, zuwa Juma'a. To waɗannan ranaku na ƙarshen mako sai su zamto ranaku ne na hutu sosai. Mafi yawanci ni gaskiya bana cika yawo ba ban cika zuwa wasu wurare ba a waɗannan ranakun na hutu.

In zan kirkiri fim zan kirkiri fim ne wanda yake ya sha fi al'adu da nama na gargajiya, wanda kuma ya taɓo al'adun Hausawa da tarbiyarsu da sauransu. Kuma ya kasance fim ne wanda zai iya gyara zamantakewa da kuma al'adun hausawa ba tare da na cakudashi da wani al'adar wasu ƙabilun ko kuma ta ƙasashen waje.

To, a bikin ranar murnar ranar haihuwa akan yi taro ne a ƴan'uwa da abokan arziki da kuma maƙwabta a ci a sha kuma sannan a taya shi wanda yake murnar haihuwa a taya shi murna. Sannan kuma akan yi hotuna saboda tarihi daban daban, a kuma akan sada zumunta sosai.

Cinkoso da cikar hanyoyi a lokacin sallah abu ne wanda ke faruwa koda yaushe, musamman ma garuruwan da ake shagulgulan sallah. A mutane a manyan burane mutane sukan garuruwa sukan cunkushe sannan kuma mutane suke suna fama da go-slow sosai a tituna. Hanya dai mai sau-- mafi sauƙi ta kauce ma waɗannan, ah, go-slow ɗin da wannan cunkoson shine bin hanyoyin na wajen gari, bypass ke nan, da kuma yin tafiya da wuri. Da kuma kauce ma tafiya da yamma a lokacin wa'annan shagulgula na Sallah. Duka sannan kuma sai wani bi mutane sukan yi amfani da wasu hanyoyi. Ah, kama a wasu manyan birane akwai hanyoyi wa'anda suke taimakawa wajen kauce ma wa'annan cunkoson. Sannan kuma akwai jami'an kula da haɗarurruka na ƙasa suma suna taimakawa a wannan lokaci sabo-saboda aikin su ne na kare dokokin hanya kuma da rage cunkoso a wa'annan lokuta.

To gaskiya ni bana zuwa hutu. Ah, da lokacin da nake a yanzu dai ni bana zuwa hutu. Amma da lokacin da nake hutu, ah ina zuwa wurare dayau wurare daban-daban. Amma mafiye wanci wani bi nakan yi kusan kamar sati ko ma fiye da haka. Aa, ina yin wannan tafiyar da ne hutu ko kuma ziyara. Amma dai a lokacin muna ina zuwa hutu wani biyu za ka ga, ah sai anyi hutun makaranta toh ya kai hutun makaranta aka tafi wannan hutu. To nutum bazai dawo ba har sai lokacin da hutun makarantar ya ƙare satin da hutun makarantar ke ƙarewa sannan mutum ya dawo ko kuma gab da ko kuma satin da hutun kafin satin da hutun zai ƙare saboda mutum ya dawo yayi shirye-shiryen komawa makaranta da sauran su.

Shi zuwa kasuwa, ni a yanda na fahimta kamawa yake. A ko da yaushe wani biye zai kama maka ka je kasuwa. Wani bi zai iya kama ma da safe, wani bi da rana, wani bi ma da yamma. Amma bani da wani kayyadadden lokacin da zance ga lokaci ko kuma ranar da nake zuwa kasuwa kawai dai in na buƙaci wani abu wanda yake buƙatar in je kasuwa in saya, kawai zan shiga ne in na samu halin yin haka. Amma dai babu ban da wani takamaiman jadawali wanda na aje na zuwa kasuwa ko kuma in ce rana kaza ko kuma da lokaci kaza zan shiga kasuwa ko kuma in na shiga kasuwa in ce yau minti talatin zan yi ko kuma awa biyu zan yi aciki. A'a, duk bani da wannan. Kawai dai lokacin da buƙata ta kama za a shiga kasuwa a je a siyo abinda ya dace a dawo da shi.

To, a zaman takewar munan kula da mace mai juna biyu abu ne wanda yake buƙatar, a, a sa hankali da kuma natsuwa sosai. Saboda duk macen da take da juna biyu ba ita kaɗai take ba, tana buƙatar. Zuwa asibiti akai-akai saboda awo da bata wasu shawarwari yanda za ta inganta lafiyarta da kuma abunda take ɗauke da shi. Sannan kuma wani bi mata sukan zuwa wajen ƙwararru da masana sui masu bita a kan wannan juna biyu da suke da shi. Wani biyu a asibiti, wani biyu kuma a wasu cibiyoyin lafiya, wani biyu kuma a wasu wuraren ƙara ma juna sani. Yana taimakawa sosai wajen, a, faɗakar da mata da waye musu da kai game da yanda za su kula da ko-- da kansu da kuma abunda suke ɗauke da shi. Musamman zamani na ƙara shigowa da wasu dabin dabarori da wasu magunguna da kuma wa wasu abubuwa da za su taimaka musu.

Ina amfani da kafofin sada labarai da dama, da duka na nan cikin gida Najeriya da kuma na ƙasashen waje. A kamar a nan cikin gida Najeriya, ina bin kafafen watsa, ah, labarai kamar masu zaman kansu kamar Daily Trust da Vanguard saboda na yarda da sahihancinsu da kuma yanda suke kawo labarai masu inganci. A kuma ƙasashen waje ina, ina bin kamar irinsu CNN, kamar irinsu BBC Amir, ah, ta Ingila, ta Birtaniya kenan da CNN ta America ina binsu sosai da kuma, ah, jaridar Guardian ta ƙasan Birtaniya ita ma ina binsu sosai. Sannan kuma da lokacin da nake sauraron rediyo ina cin, ah, sauraron gidan rediyon Deutsche Welle na Jamani da kuma BBC, gidan rediyon BBC waɗanda suke shiri duka da muryar Hausa da kuma muryar amurka wato voa kenan.

To dama gaskiya, tsafta tun a gida ake koyonta. Yanda mutum ya tashi kusan haka saboda iyaye kusan su ke matakan da suke koyar da tsafta. Gaskiya, abubuwan da na koya na tsafta wa'anda tun ina ƙarami har na tashi da su, akwai tsaftace jiki, wanda ya shafi wanka da kuma wanke sutura da kuma tsaftace haƙora da kuma muhalli da kuma wurin da za ka kwanta. Ya zamanto duk inda kake ka, kana tare da wannan. Tsaftar gida da ta muhalli abu ne mai matuƙar muhimmanci. Na taso dasu tun ina ƙarami, kuma har yanzu dana girma ba abun da ya sauya sai ma wasu abubuwan da suka ƙaru.

Ta yanda ake hany-- nuna hanya a unguwar mu basa tare da sunayen tituna ba kwatance ne. Saboda kusan in dai ba sunayen titunan to kwatance ne. Kuma kwatancen ana yin shi da wani abu, wata inkiya ta musamman a wuri ko kuma gidajen mutane. Alal misali, ana iya cewa ka miƙe. Idan ka miƙe za ka ga kwana ta farko to ba kwana ta farko ba ta biyu za ka shiga. In ka shiga za ka ga wani gida na nan mai mangwaro kusa da gidan Alhaji Wane. To haka ake kwatance ko kuma ace misali idan ka je, huce can gaba to ka tambayi ga wasu mutane can ka ce kana neman gidan uwa ni. To in ka je ka tambaye su in 'yan wurin ne to za su yi kwatanta maka su ce ga wurin da kake nema ko kuma in wani abu kake nema ko masallaci ko wata makaranta to haka ne kwatancen. In dai ba sunayen tituna shine hanya mafi sauƙi wadda ake gane a suna, eh, kwatance.

Idan an yi ruwa mai yawa, ah unguwarmu ba ta da matsala kamar wasu wuraren da suke fama da rashin hanyar ruwa da magudanai inda ruwa zai wuce. Bamu da matsalar ah, ambaliya kokuma rashin hanyar ruwa. Muna da hanyoyin ruwa na musamman waɗanda za su kawda duk wata matsalar ambaliyar ruwa. Sai dai kawai wani bi ruwan yana biyo wa ta wasu tituna haka in ya yi yawa yana ɗan fitowa daga wuraren hanyar da aka yi ma ruwan ya wuce yana fitowa wurin harkan titi haka.

To dariya kan duk wanda kaga yana dariya to wani abun nishaɗi ne yake tare da shi. To akwai abubuwa da dama waɗanda suke sa mutane dariya, ah kuma ya danganta da shin mene ne, shin mene ne mutum yake sa shi nishaɗi saboda sai da nishaɗi yake dariya. Don haka kaɗai mutum ba zai abun gan dariya ba. To abin da yasa kuma take amfani ga lahiyan jikin mutum ah duk abin da zai saka nishaɗi to yana kwantar da hankali to kuma duk abin da zai kwantar da hankali yana ƙara sa nasuwa a ƙwaƙwalwar mutum. To shi yasa duk inda dariyar take indai ga lahiyayyen mutum ne. To dariya ce wadda za ta sa shi nishaɗi sannan kuma yana da natsuwa da kwanciyar hankali. Saboda abunda zakayi la'akari dashi mutumin da baya cikin walwala babu yadda za'ayi yayi dariya koko wanda ke cikin wani kunci ko bakin ciki ko wanda ke da cutar damuwa to babu yadda za'ayi yayi dariya dariya kamar alama ce ta farin ciki da natsuwa da kwanciyar hankali.

To, gero da dawa kayan abinci ne, wanda kuma suna ɗaya daga cikin kayan abinci masu bada ƙarfi a jiki. Ah, ana shuka gero da dawa tun farkon damuna, sannan kuma ana girbe dawa can a ƙarshen damuna. Shi kuma gero a wurin tsakiyar damuna bai huce wata biyu-- wata ɗaya zuwa biyu ko biyu da rabi an girbe gero. Ah, ana sarrafa gero da dawa bayan an sussuke su, bayan an girbe an sussuke, sai yadda ake niƙa su da ana niƙa su da inji na dutse. Kakanninmu dasu sukayi niƙa amma yanzu da zamani yazo, ah, akwai injina na zamani wanda suke surfawa, sufidda dutsai sannan kuma a niƙa sannan sai a sarrafa su ayi amfani dasu. Ana ana tuwan gero ana tuwon dawa kuma sannan ana fara gero, ana fara dawa. Sannan kuma ana yin dambun gero, ana yin na dawa. To su ne dai abincin da ake sarrafawa ayi dasu. Ah, gida kuma aka gajance.

Gaskiya a yanzu baya baya nan, waƙar da na fi so kuma na, nake saurare sosai ita ce wadda, ah, wannan mawaƙiyar ta ƙasar Colombia, wato Shakira ta yi ta gasar kofin duniya na dubu biyu da ashirin da shida. Ina son waƙar sosai, ah, mai taken Dai Dai. Waƙar tana burge ni sosai kuma ina yawan sauraren ta. Hm, tana matukar bani farin ciki, tana sani nishaɗi sannan kuma ina son waƙar sosai. A ko da yaushe tunda aka yita har zuwa yanzu gaskiya ina sauraron waƙar sosai sosai.

To waɗannan kalmomi suna ƙara jaddada yadda ƙarfin launin yake. Saboda in ka ce fari fat duk wanda, duk bahaushen da ka ce ma ai abun fari fat ne yana nufin abun farin shi ya kai fari ne tas. Sannan in ka ce jajur ja jajur ko kuma ka ce jawur yana nufin jan ya kai ja ya launin na jan ya canza sosai kalan ta kai ja sosai. Haka kuma in ka ce ai baƙiƙirin ne to ba wai ana nufin baƙi mai ɗan baƙi baƙi haka a'a baƙi ya kai baƙin ya kai alamar baƙi na ƙarshe saboda ya. Ka san ko a kaloli akwai mai ɗan haske sannan kuma akwai mai duhu. To yanzu aka ce in aka ce abu baƙi ne, baƙi baƙi ne to baƙi ne mai ɗan haske. In kuma na ce baƙiƙirin duk wanda ya ji kalmar baƙiƙirin to tana nufin baƙi ne wulik sosai. Ko a ce baƙi ƙirin ko kuma a ce baƙi wulik. Haka ma fari fat ko jawur ko jajur duk suna ƙara jaddada launin kalar ya kai yanda na ƙarshe. Ta kai matakin ƙarshe. Abin da suke nufi kenan.

Ina goge haƙorana sau biyu a rana. E, ina gogewa da safe in na tashi, ah, kafin in karya. Wani bi ma in na tashi da asuba nakan fara goge haƙorana. Wani bi kuma sai natashi inzan, gab dazan ƙarya sai in goge haƙora na. Sannan na biyu kuma sai daddare inna gama cin duk abin da zan ci in zan kwanta to ina ƙara goge haƙo-haƙorana. Ah, kuma sanan lahiyen haƙora, likitocin haƙora ke nan, ah, suna jaddada cewa wanke haƙora sau biyu a rana shine yafi, eh shine yafi wanzar da lafiyar haƙora ta safe da kuma daddare in mutum zai kwanta.

Ah, hoton da nafiso sosai wani tsohon hotone da na gani a yanar gizo internet ɗina. Na tsofaffin shugabannin Najeriya da Sir Abubakar Tafawa Balewa, ah, farai ministan farko a Najeriya da kuma Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto wanda shi ne premier na kud-- na Arewacin Najeriya shi ma na farko. Ah, hoto ne na mutane nag-- masu nagarta waɗanda suka ƙafa ƙasar sannan kuma suka ƙafa yankin mu nan na Arewacin Najeriya. Mutane ne masu daraja waɗanda duk wanda ya gansu za ka ji sun burge ka. Balle ma in ka san tarihin su da yadda suka yi ma'amala da kuma yadda suka yi shugabanci bisa adalci da amana, to dole za ka ji abin ya burge ka sosai.

Yadda nike tafiyar da datar wayata daga farkon wata zuwa ƙarshen wata inayin sayan datar neh so ɗaya kawai. Subscription kenan ina siye so ɗaya ina siyen kamar, ah, gig talatin ko arba'in ya ishi ni a wata. Ah, duk lokacin da zanyi amfani dashi inyi amfani da ita a waya sannan kuma inyi amfani da ita da, da kwamfuta. In zanyi amfani da kwamfuta ina haɗa da hotspot ne a wayata sai inyi amfani da datar. Eh.

To, in aiki ya yi yawa, kamata yayi a tsara shi. Idan aka tsara shi, idan mutum ɗaya ne sai ya a bashi da a ƙaya tayaya za a yi shi, yanda zai zo mashi da sauƙi. In kuma mutane da yawa ne, to idan aka tsara shi sai a raba shi yanda kowa zai yi bakin gwargwado a samu a kammala shi baki ɗaya. Sannan kuma wani bi abun da ke ba ni haushi idan har aiki ya, ya cunkushe yayi yawa, ah abun da ke ba na haushi sai in ga kawai ya aka yi ba a tsara wannan abun ba. Saboda duk abun yana faruwa ne da rashin tsari. Idan za a tsaya a tsara abun yanda ya dace to dazage an samu sauƙin aikin sannan kuma abun bai bada wahala ba kamar yanda zai baka haushi sosai. Saboda in aka tsara shi to zai zo da yaba da ma'anar da ake so sannan kuma daga ƙarshe.

To akwai sunayen Hausa waɗanda za ka ga Hausawa ke sa su kuma suna da ma'ana. Wasu za ka ga kusan ma laƙabi ne kamar misali sunan Laraba ko Balarabe. Zakaga kusan in akace balaraba ana nufin wadda aka haifa ran Laraba kamar irin su Danladi. Kusan yana nufin, ah, wanda ke wanda aka haifa ran Lahadi da sauran, da sauran sunaye. To kuma wasu sunayen za ka ga ba wasu sunayen za ka ga kusan, ah, Larabci ne daga Larabci muka aro su. Amma yawanci za ka ga kusan sunayen da ake sakawa na Hausa. Zakaga kusan. Duk laƙabine akeyi kamar yadda na bada misali.

Akwai farashi da dama a da wanda idan aka faɗi zakaga matasa zasuyi mamaki kamar kuɗin da ake sayan mota. Akwai wani dattijo da muka taɓa magana da shi, ya ke gaya mun ah lokacin da yana sakandari a nan ATC Katsina, ah wani farashin mota da ya gani na lokacin mota ƙirar beetle farashin naira ashirin ne ashirin da wani abu za a sayar da mota. To ka ga ko wannan abun abu ne wanda zai baka mamaki. To akwai sauran kuma farashin wasu abubuwan da za ka gani in aka gaya maka, kamar su madara, tasita da tasile ko wani abin gane. Dole abin zai baka mamaki sosai.

Tusai barkwanci yana sa mutane dariya sosai da kuma nishaɗi. Ah, sannan kuma wani bi idan aka zauna gida haka iyalai ana raha, to zaka ga ana tunowa da wasu labarai na da wanda za ka ga a da akayi su. To wanda in a yanzu ne aka kawo su aka faɗi, zaka ga za su ba mutane dariya sosai. Ah, in ina cikin iyalina, ina gida cikin iyali da iyaye, zaka tuno da wannan labaran za ka ga suna ba da, suna sa ai dariya sosai. Zaka ga ba barkwanci bane amma kuma zaka ga labarai ne na da wanda a yanzu kusan ba abubuwan, ko kuma in aka ce, in aka yi abun yanzu, da an dai tuna maka zaka ga zai ba mutane dariya zai sasu nishaɗi sosai. Ah, in na tuna da wasu, ana tunowa da wasu abubuwan, dole abun zai baka dariya sosai.

Ah zafin rana ko zafin sanyi. Ah ni zafin sanyi bai cika wani tasiri a jikina ba saboda ina yankin da zafin rana yayi yawa ne. Ina yankin, ina yankin arewa maso yamma sosai a Najeriya. Yanki ne wanda ke fama da zafin rana sosai ah. Sannan kuma a shekarar zaka ga watannin da ake ɗan yin sanyin, bai wuce biyu ba ko uku. Saboda ni sanyi baya takura ni sosai kuma jikina ma ya ma fi son shi in ka kwatanta akan zafi. Amma in ana yanayin zafi ya fi takura min. Saboda zafin da ake ma yana sa fata jikina haka ta ɗanye baki in ana ranan nan sosai a yankin da nake.

Sosai kuwa, ina da manufa ta wata wata saboda duk wanda bai da wata manufa ko da ba a wata wata ba ne to za ka ga bai da alkibla. Duk kuma wanda bai da alkibla to bai san inda aka nufa ba. Duk ko mutum yan bai san inda aka nufa ba to kamai ya yi wora kiyarmutane ne. To yana da kyau, ah, mutum ya zaman uto yana da wasu manufofi wa'anda yake da su, ah, ko da ba wata wata ba ne. A gaskiya ni ina da manufofi sosai kuma yawanci duk a wata wata nake shirya su saboda shi ne zai baka tsarin yadda za ka gudanar da wasu abubuwa akan saiti sannan kuma a cimma manufar da ake mawa.

Ƙwarai kuwa. A duk wurin aikin da ba a samun horo sosai to zaka ga gaskiya ba a wani cigaba. A balle yanzu ka ga misalin yadda duniya ta canza, za ka ga komai ya koma harkace ta kimiyya da fasaha, fasahar tana ƙaruwa sannan kuma an koma zakaga a turance ince maka digitally. Za ka ga duk abubuwan ga kuma shigowar wannan a AI Artificial Intelligence shima yana buƙatar horo akai akai. To za ka ga duk wuraren ayyukan da ake so a samu cigaba dole sai da wannan horon. Za ka ga wani bi bayan sati bibbiyu ana zuwa wurin karama juna sani ko wurin koyarda wani abu na musamman wani wuri ma zaka ga wata-wata idan ya daɗe zaka ga bayan wata biyu ana zuwa ana yin wannan bita akai-akai saboda dole sai da irin waɗannan horon za a sami ci gaba da bunkasar da ake buƙata.

A gaskiya saboda muna fama da karanci wuta sosai, to zakaga mutane. Da yawa suna komawa wurin hasken rana da kuma na'urar adana wu saboda ita kaɗai ce zata baka wuta lokacin da aka samu katsewan lantarki daga kamfanin bada wuta na ƙasa. To gaskiya indai ka ɗiba a unguwar da muke za ka ga ba ka tsallake gida biyu ba ka samu wannan na'urar ta haske rana ba da kuma na'urar adana ita wuta. To za ka wuce ba ka ƙetare gida biyu ba ka samu waɗannan abubuwan ba.

Eh, da na karanta jarida amma gaskiya yanzu bana karanta jarida saboda gani nake jarida wani abun da ne, abune wanda an dena yayin shi duk abunda nake ɓukata zan karanta a wayata ne, duk abunda yake a cikin jarida zan karanta shi a wayata. Amma da lokacin ina karantawa, lokacin babanmu da yake tsoho ne dattijo, shi basu zo zamanin irin wannan wayar ba sosai. Yafi ɗan amfani da jarida. A yanzu haka to lokacin in na gani ina ɗauka ina karantawa. To amma gaskiya yanzu bana karanta jarida. Gani nake kawai ɓatama kaina lokaci nake, saboda duk abinda yake a jarida zan diba shi a wayata in karanta ba tare da na ɗauki jarida ba.

Kusan da yamma ina fita ko dai in je hira wata majalisa ko kuma in tafi kallon ƙwallo saboda ina sha'awar wasan ƙwallon ƙafa. Zanje yaron unguwa haka da matasa waɗanda ke ƙwallo in kalla ko da ko suna ko da training ne suke yi. Ah, in kuma ban je wurin kallon ƙwallo ba ina zuwa wurin abokaina haka a majalisa muzauna muyi hira sannan mu tattauna. Har zuwa bayan magariba.

Na fi son miyan ja. Ita miya ce wanda ake yi da kayan miya kawai, da tattasai da attarugu da tumaturi da albasa ake yin miyan. A'a ina sha'awan miyan sosai kuma ana cin ta da shinkafa, ko shinkafa da wake ko shinkafa da miya ko a ci tamade da tuwo ko, ko alala ko waina. Dik da dai ba miyan waina ba ce amma duk za a iya ci da ita wannan jan miya. Ina son ta sosai.

Gaskiya bana kwance barci da wuri. Ina kwanta wa bacci wajen ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu. Sannan wani bi abun da ke taimaka mini kafin in kwanta, ah, ina, ina yin kallo ne ko ina yin kallon wasu fina-finan da nake so ko da na Hausa ko kuma na turawa haka, suna taimaka min sosai wurin in yi bacci da wuri. Saboda in ina masan in yi barcin nan in dawo in na gama abun da nake yi. To, in dai ina so in kwanta bacci ko da bacci bai zo ba, na fara kallon ina cikin haka sai in ji na fara jin bacci sai in kai shi sai in kwanta sai in yi bacci.